Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikin mu yake yakan farawa daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Mukan fara aiki ne da misalin ƙarfe takwas sa'anan mu tashi kowace rana ƙarfe huɗu. Amma ranar Juma'a mukan fara aiki ƙarfe takwas sai mu tashi ƙarfe ɗaya dan saboda ranan shi ke rana ce gajera kuma ranan Juma'a ce. Saboda duk musulman da suke aiki a wajen sukan tafi zuwa masallaci to rana ce gaskiya da ba'a cika yin wani aiki sosai ba. Dan saboda yin ayyukan masallaci. Sa'anan kuma duk ƙarshen mako akan zauna a tattauna a gani wani cigaba aka samu a kamfani, an samu ne, an samu ribane ko an samu asara. Sosai a zauna a tattauna a gani yaya za a ɓullo ma cigaban aikin nan ko kuma cigaban wannan kamfanin nan a watan da za a shiga na gaba. So haka muke gani muke dubar progress ɗin ayyukan mu da kuma yadda kuma aikin mu kamfanin mu. Kuma jadawalin aikin mu muna samun lokacin hutu kowacce rana idan aka fara aiki ƙarfe takwas akan tafi break na minti na da misalin ƙarfe goma da rabi. A tafi break ɗin minti talatain sa'anan a dawo karfe sha ɗaya a cigaba da aiki har zuwa ƙarfe ɗaya kuma sai a tafi sallah ba za'a dawo ba sai ƙarfe biyu. To daga biyun nan kuma zuwa huɗu sai a tattara a tashi an gama wannan aikin nan. So haka ne jadawalin aikin mu yake a kowace rana kuma muna jin daɗin yanda jadawalin aikin mu yake. Kuma idan mutum yana da wani matsala ko zai fita ko wani matsala ta taso mai, to gaskiya akan bamu lokacin da za mu je mu huta a gida ko wajen aiki domin ganin cewa mun yi abin da ya dace kuma mun taimake kanmu. So gaskiya muna fatan samun nasara nan gaba a cikin ayyukan mu kuma muna jin daɗin yanda ake samun nasaroru kala kala a wajen aikin mu. Kuma gaskiya, ogam mu mutumin kirki ne don ganin cewa komai yana tafiya yanda ya kamata.